Yau ƙarshen mako ne. Ina shi. Ƙar-ƙar-ƙarshen mako ina shiya wasu abubuwa da dama. Inason in samu kuɗi ƙarshe makon nan. Zan yi ɗin-ɗinki, in sayi abubuwa da dama, in sayi abinci da mota da mashin. Kuma wannan ƙarshen satin da kuke gani yana matukar muhimmanci, bisa ga komai. Na bashi muhimmanci saboda ina son ƙarshen satin nan in ya kare akwai abubuwa da dama waɗanda zan samu in sha Allah. Zan same su yi wasu abubuwa na musamman. Wannan ƙarshen satin zan yi abubuwa masu ƙayatarwa, wanda za su burge ni, su burge wasu mutane, sauraron abokan zamana. Shiyasa nake, son in dage. Ƙarshen satin nan yana abubuwa masu kyau, sati yin dunkinka da sauransu, abin da yasa.

A nafin zama a ƙauye saboda ana tashi, yi ƙauye ina alfahari da ƙauye. Birni so da nake nake zuwa birni amma yana zama a ƙauye sosai saboda ƙauye ana tashi, iyaye na ƙauye suka tashi. Kakanni na ƙauyen su, kaitannai, tattalin asalin asali duk ƙauye sun ka tashi. Ni kuma ƙauye aka haife ni. Ban san wani abu a birni ba, amma ƙauyen sun koyar min birni. Ban samu abu wai birni ba. Birni daga sati biyu masu shekaru sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku. Amma ƙauye na nuna komi komi ne, na nuna noma, na nuna kasuwanci, na nuna kiwo, na nuna karatun ilimi da kowane irin wani ƙauye nake aikata shi. Ina nake zama koyaushe nika tare da iyaye na, sana'a, hali, jini, yanawa. Nan ƙauye na hage ne shi. Ƙauye alfarma da ƙauye, ana alfarma ƙauye, birni ba alfarma. Ƙauye ka ga yana addinin ka, mafi sun da abubuwa kala kala amma birni ba a samu. Siyasa ne, kisa gaba ƙauye koyaushe. Da ƙauye ki bunzo, yamma ƙauye ana.

Abubuwan da suke sani nishaɗi suna da yawa sosai. Ina yin game, ina yin mining, ina kasuwanci, ina noma, ina karatu. Waɗannan abubuwan da na lissafa suna sani nishaɗi. Kai da game, idan na samu zama bana aikin komai. Ina iya share awanni ina buga game saboda tana sani nishaɗi. Tana sani a cikin shi. Mainin idan taim ya cika lokacin da na ke mainin. Idan na tashi ina taɓa mainin, sannan ina samun ilimi wajen mainin. Ban taɓa sanin wani abu, ilimi ba na zamani sai da na fara mainin, shiyasa nake jin daɗi idan ina mainin. Sannan shi noma, idan ina noma ina jin daɗi sannan ina ƙaruwa da shi. Zan ci abinci, zan sutura jiki, shi da kiwo, shi. Ina kiwo a shekara in samu kuɗaɗe masu ɗimbin yawa. Shi kasuwanci shi an na gaba. Kasuwanci ko yaushe ina zumuɗin in ga na je kasuwa ina kasuwanci.

Tuwafi ina wanke tuwafi sau uku a rana. Idan na sa tuwafi naje nayi aiki kuma daga sai na wanke wa. Idan na koma rana tayi kuma na sa tuwafi na dawo na sake wanke wa. Idan yamma tayi na koma nasa tuwafi ina wanke wa kuma in sawa su dare kuma in wanke. Nan gobe idan tayi ina kuma wanke kaya, ina kuma in sa, ina kuma na dawo ina koyan kunun wankin kuma in sa. Shi yasa saboda ina wanke kaya, ina tsabta, ko shi zamo kana wanke bakinka sosai sosai kana wanke ƙwari da gaske. Shi shine labarin ɗan ƙoshi tsabta. Idan na zo sai na wanke sannan in sa. Ba zan yarda insa tuwafi ban wanke ba. Ina wanke tuwafi sau huɗu, biyar, shida a rana. Kulla haka nake danganta gun wanki da rana ta wanke.

Ina yin ciniki a kasuwa sosai. Ina sayar da komai da kwaf da abinda na je yin shi kasuwa. Ina yin ciniki ne a kan ƙari idan na je takalma, ina cinikinsu in sayar. Idan na je, na je da kaya kala-kala ina cinikin su in sayar a kasuwa. Sannan idan na sayar zan sayi wasu. Inyo cinikin wasu a kasuwa in dawo. Ciniki idan na je kasuwa sosai suna ga samun ciniki sosai. Ina yin ciniki ƙwarai da gaske domin ina ciniki sosai a kasuwa ina sayarwa ina sayarwa. Ina saya in sayar ciniki ina samun ciniki sosai a kasuwa. Ina saida wannan, in siyo wannan, ina sayar wannan ina siyo wannan. Ina samun ciniki a kasuwa sosai sosai. Ina rage ana samun ciniki na, ina samun ciniki sosai. Ciniki. Kasuwa ana samun ciniki sosai. In sayar in sayo. Kasuwa ana sayarwa ana siyo. Ina samun ciniki sosai ƙwarai da gaske.

In yi wanka ƙaramar lokaci, ina yi wanka da safe, ina yi ranar ta ɗago, ina kuma in yi wanka da rana sosai, ina kuma in yi wanka da yamma sosai, ina kuma in yi da dare sosai, ina kuma in yi wanka in dare ya ƙarayi, ina ƙara yin wanka da safe kuma in koma in yi wanka. In yi wanka, ina wanka sosai sosai saboda wanka yana kawo tsabta ga jiki. Dan kore wasu cututtuka, ni kidage akwai ƙoshi ina yin wanka. Domin ƙauce wasu illola na cututtukan ƙuraje da sauran su. Shi yasa ni ke dagewa koyaushe in yi wanka cikin wani time, wanka nake yi. Ba wani lokacin da ban wanka, ina yin wanka kowane lokaci domin in samu, samu tsabtar jiki, in samu lafiyar jiki. Ni ke dagewa in yi wanka kowane lokaci, wanka nake yi shine yasa ni ke dagewa in yi wanka sosai saboda wanka yana nishaɗi sosai sosai. Kidage ina yin wanka sosai, ina son yin wanka ƙwarai da gaske sosai. Ina son inyi wanka ƙwarai, dagewa lokaci lokaci. Ina yin wanka don in samu tsabtar jiki. Ni nake yin wanka.

Ina rera waƙa. Lokacin da nake waƙa sosai, zan ga na ta rera waƙa wacce zata nishaɗantar da mutane da masoya. Idan na zo waƙa, ina rera waƙa sosai. Idan naje wurin rera waƙa, ina jin nishaɗi. Ina rera waƙa. Lokacin da nake waƙa sosai, zan ga nata rera waƙa wacce zata nishaɗantar da mutane da masoya. Sai da nazo rera waƙa, ina rera, in dage ina rera waƙa sosai, ina rera ta kwaran gaske yadda ya kamata. In ga na fiddle waƙa me kyau wadda masoya za su jindadin nishadinta idan nazo wurin waƙa, ina jindaɗi ina rera waƙa sosai domin ƙayatar da abokan zama. Waƙa da gani tana sa nishaɗi, tana sa ƙwazo da hazaƙa. Wannan tsaron wasu abubuwa yasa nake da in daƙe in sa waƙa sosai. Nan dakan waƙa na bai da abin yi sosai. Waƙa ina yinta sosai in dage i nayi waƙa.

Ina yin kuka sosai lokacin da nake yankan albasa. Zan dinga hawaye yankan kuka. Idan wani ya gani yace ce albasa kuka. In ce yanka albasa nayi, in na yanka albasa dole sai naga kuka. Ko yaushe in zan yanka albasa sai na yi kuka. In na yanka albasa da tun da sassafe, sai na yi kuka. Idan na yanka ta in rana ta ɗago sai na yi kuka. Idan na yanka ta idan rana ta haska sai na yi kuka. Idan rana ta ƙwalla sosai, na yanka ta sai nayi kuka. In na yanka albasa ko a ina ne yanka albasa komin dare ko min rana komin sanyi sai na yi kuka. Albasa saboda ta sa min kuka sosai. Idan na yanka albasa dole ma sai nayi kuka, duk in na yanka albasa sai nayi kuka dole idan yanka albasa sai na yi kuka. Albasa duk inda zan yanka albasa na san zanyi kuka dole in samu wuri in natsu in zauna. Idan yanka albasa ina kuka. Ina yanka ta ina kuka. Idan na yanka albasa ina kuka sosai shiyasa nake ta dagewa in yanka albasa. Na san da nayi yankanta sai na yi kuka. Da rana da safe in na yanka albasa sai ta sani kuka. Da yamma ina yankata sai ta sani kuka.

Kullum ina kunna Bluetooth, wani abu ne wanda yasa nake kunna Bluetooth bana son hayaniya na san koyaushe in saka Bluetooth, in kunna ta saurari Bluetooth. Ni Bluetooth na ba shi muhimmanci bisa ga kowane irin kalan abun saurari in ba Bluetooth ba ne. Na yi amfani da Bluetooth ko yaushe, ina amfani da Bluetooth, ina ganin da Bluetooth, da safe da Bluetooth, da rana da Bluetooth. Ina amfani da Bluetooth sosai bisa ga kowane abin aiki. Na fi son amfani da Bluetooth saboda Bluetooth daga shi na ba shi muhimmanci bisa ga kowane irin abun ne. Bluetooth ina ɗinki da shi yanda kamata, ina son Bluetooth. Bluetooth sosai ni ban-- ina ganin da Bluetooth ake ganina saboda ina jin daɗin aiki da Bluetooth. Bluetooth na ba shi muhimmanci sosai gaskiya. Bluetooth na ƙware, na aiki da Bluetooth koyaushe, ina jin nishaɗi ina aiki da Bluetooth. Ina son Bluetooth sosai bisa ga kowane abun saurari. Ina son in aiki da Bluetooth.

Na son buɗe taga a ɗaki saboda idan na buɗe taga a ɗaki, haske na shigowa zan iya samun iska. Sa'an nan ba na son rufe taga. Na son in buɗe taga ina ɗaka. Ɗaki na ka gane idan ka buɗe taga za ka samu wani haske da wani iska mai daɗi mai nishaɗi. So nake in buɗe taga. Na fi son na buɗe taga sosai. Don ban zama a cikin ɗaki sai na buɗe taga. Ko dai aske ɗaki taga rufe idan na shigo zan buɗe taga saboda ina son buɗe taga a ɗaki ba na jin daɗin ko yaushe taga yana rufe. Na fi son da nazo in buɗe taga a ɗaki. Ya sa nake son ki jin daɗi idan na shigo ɗaki in buɗe taga. Saboda taga a ɗaki ne zaman ta rufe ba daɗi amma idan na buɗe zai yi daɗi, zai yi nishaɗi. Zan samu sanyi, zan samu haske. Shiyasa nake nake buɗe taga a ɗaki.

Nifa inda nake ajiye makullai na sai a cikin durowa. Saboda idan na sa makullai a wani wuri ba durowa ba, su zasu yi ɓata. Yasa na ba makullai muhimmancin su a cikin durowa ina ajisu. Duk da idan ba ɓoye makullai a cikin durowa ba kana iya jefar da su. Na makullai su masu muhimmanci. Da mota dana mashin dana komai banda wurin boyesu in ba cikin durowa ba to shi durowan da hakan na yi, musamman ma idan in sa makullai na yi ruwa. Shiyasa nakejin babu inda ya kamat nasa makullai in ba cikin durowa ba. Saboda in sa makullai cikin durowa, ya fi sirri ya fi tsaro musamman ma wajan makullai da hakan su cikin durowa, washi ka buɗe su da naka cema su. Babu inda zaka cemu su in ba cikin nan. Shiyasa nake ɓoye makullai cikin durowa inason boyesu cikin durowa.

Kullum ina nake shan magani saboda shan magani koyaushe yana ƙara lafiyar jiki, lafiyar komi. A kullum ni babu ranar da ban shan magani ko yaushe. Ina shan magani yau in sha gobe, in shan magani yau sha magani gobe, ina shan magani jibi, ina shan magani nata, ina shan magani taf, ina shan magani sati, sai sati. Ina aiwata shekara, shekaru ina shan magani kullum, kullum ba bu ran da ban shan magunguna. Babu randa, babu randa, ban shan magani. Ina so shan magani sosai musamman wajen ƙara lafiya. Shan magani yana ƙara lafiya da ƙwarin guiwa da jiki da ta idanuwa da ta sauran dan ni ke so shan magani koda yaushe. Ba bu rar da ban, ba bu rar daban shan magani. Ni magani ban da lokaci ban da time ɗin da nake shan magani. Shan magani nake yi. A rayuwata tashi ba banci komi ko insha komi sai nasha magani. Saboda magani muhimmanci sosai da gaske.

Nafi anfani da Facebook na ba Facebook muhimmanci wajen watsa labarai saboda watsa labarai ta Facebook sun fi muhimmanci bisa ga kowane laƙabi. Na fi watsa labarai ta Facebook. Na yarda da Facebook na amincewa shi da labarai muhimmanci. Saboda Facebook da ka gan shi kan watsa labari, ko ina zai bazu, kowa zai ga labarin da ka watsa. Shi ya sa na fi son watsa labarai ta hanyar Facebook. Na ba Facebook muhimmanci wajen watsa labarai saboda kowane ɗan ƙafayar labarai Facebook yana ba shi muhimmanci wajen watsa labarai. An daka mata kowa da ƙwa a yaji. Sai dai in wallafa su ta Facebook. Na Facebook maɗa. Na Facebook babba dama. Ya bani dama, ya bani nishaɗi saboda ban da wajen watsa labarai sai a Facebook. Facebook da hakan shi, rubutu ko labari ka watsa ta Facebook, zai je duk indakake so yaje. Shi sanda na yi bayarwa da Facebook muhimmanci cikin watsa labarai.

Ina koyan yaren Turanci da Yoruba. Yaren nan biyu ina son in koya sosai kuma nj asali na bahaushe ne. Na fi son in koyi yaren Ingilishi kuma yaren Yoruba. Saboda idan ka iya Ingilishi, duniya ba inda ba za ka shiga ka koyi Ingilishi. Idan ka iya yaren Yoruba, abu inda za ka je ba zaka ɓadda mutane ba da yarenka na Yoruba. Shiyasa nake wa, nake son in koyi yarbanci da english saboda wannan yaruka sunada girma acikin idon duniya musamman ma shi english kusan duniya inda kaje za kayi mu'amala da kowa da english shiyasa ina son koyan yaren Turanci da Ingilishi. Shi Yoruba musamman nan gida Najeriya idan ka shiga ka yi Yarabanci saika zama abin mamaki, abin kwatance. Musamman english idan ka koyi english duk duniya inda kaje zaka iya zama da kowa musamman saboda ka iya english.

Na tara tsabar kuɗin dan ina son tara tsaban kuɗi da kadara dan ita kadara lokacin da kake buƙatan su kuɗi, sai an tsaya anyi wani wahalan sai dawa wasu kadorori yasa nafi son tara tsaban kuɗi. A banki ina tara tsaban kuɗi, a gida ina tara tsaban kuɗi, gaskiya duka-dukannin komin ni ke ina son tara tsaban kuɗi. Ina fi son tara tsaban kuɗi. In tara tsaban kuɗi gida, in tara tsaban kasuwanci na, sauransu wurare, gaskiya ina tara tsaban kuɗi. Ko yaushe, zan je kasuwa ko noma in tara kuɗi, tsaba nake basu bani. Me shi su komi sai tsaban, na fi tara tsaban kuɗi gaskiya. Tsaban kuɗin ne ciki nake daɗa tara ba abun nake tara amma tsaban kuɗi ba. Ina son tara tsaban kuɗi, ya fi bisa ga kowane sauran abu ba. Yasa na fi son tara tsaban kuɗa kuɗi bisa ga kome. Gaskiya na tara tsaban kuɗi.